Wa ɗanwake ku, bamu labarin wannan abincin da yadda ake cin sa. Shi ɗanwake ana haɗa shi ne da dawa ko kuma ana yin shi da fulawa da kuka da kanwa akwaɓa ko kuma da dawa da rogo. Akwa a kai a niƙa sannnan a zo shi a kwaɓa. Bayan nan sannan a zo a sa shi a wu, a sa ruwan zafi ba ruwa ya tafasa sai a zo adin ga tsumbulawa a ciki. Bayan an gama tsumbulawa a ciki, ɗan mintina zai zo ya yi. Yana yi kawai, za a kwashi kawai sai a zo a zuba shishi da mai da yaji kawai ana ci ana dangwala.

Ku gaya mana yadda kuke koya wa tsofaffi amfani da waya. Eh muna nunnuna musune ahankali. Mu ce ga inda in aka kira ki ka ji ƙara ta yi waya, zaki ɗauka. In ki ka ɗauka, sheki magana, ki ji wanene yake tambaya. Tun da ba ganin lambobi kike ba, in kuma za ki kira, za ki iya kira. Na inzo in nuna maki number da za ki kira.

Me kuke faɗa idan kuna neman gafara dan kuskure muna cewa ne a yafe mana bazamu sake ba saboda wannan shine kuskuren na farko da na taɓayi. Kuma in sha Allahu ba zan ƙara maimaita kalan shi ba. Muna neman afuwa a yadi mana saboda ɗan adam shi aji zi ne ba wan da bai kuskure.